Ina cin abinci ne a kowane rana, da misalin ƙarfe biyu da rabi ko kuma ƙarfe uku kai har zuwa ƙarfe huɗu. Duk na ci abinci a irin wannan lokuta.

Eh ƙwarai ina tafiya kasuwanci a lokuta da dama. Kasancewar kasuwa ma shi ne kusan sana'ar da na fi mai da hankali nake yi.

Eh a gaskiya kayan cicicici da na ke so ko kuma na fi so a gaskiya kai tsaye ba zan iya zayyana su ba. Kasancewar ma ni ban fiye mu'amala da su ba ba ma wani sansu nake ba da.

Eh ƙwarai ina son karanta littattafai musamman mana Hausa waɗanda suke kamar na tarihi da hikayoyi da tatsuniyoyi, sunyaƙar littattafan da nake son karanta.

Eh kwarai, nakan so in buɗe taga a ɗaki kasancewar a samu haske sannan kuma a samu iska, domin ba kasafai na fiye son duhu a ɗaki ba.

Abu mafi amfani a abokantaka shine riƙe amana, gaskiya da kuma mutunta aboki game fa riƙe alkawari. Ina ga babu wanda yafi muhimmanci a cikin abokantaka sama da haka.

Gaskiya bana rera waƙa a lokacin da nake wanka. Idan ina yin wanka kawai ina abun da ya kaini ne ba wani tsaya in yi waƙe waƙe ba.

Eh ƙwarai ina iya dafa abinci da kaina musamman ma a lokuta da dama nakan girka abinci da kaina ba tare da wani ya taimaka man ba.

Eh nakan kare wayata daga ƙwayoyin cuta musamman kamar yan da zan yi amfani da antivirus wayan da ke taimakawa wayata daga wasu dukkanin ƙwayoyin cututtuka.

Eh a dukkanin wata mutan biya kuɗin wutar lantarki daga naira dubu uku dubu huɗu har zuwa dubu biyar ya dai danganta da adadin wutar da ka sha a watan.

A'a ni ko kusa bani da wani sa hannu a saƙonnin wayanda suke wakana. Hassa lima bana na daga cikin waɗanda zasu sa hannu a saƙonnin.

Nakan yanke shawara a aiki ta hanyoyi da yawa, musamman nakan kalli menene matsalar da yake faruwa sannan na yanke shawara.

Launukan da a idanunmu suke ya kasance, waye idanmu ta zamo fara ne haka da ra'ayin baƙi a tsakiyarta, haka ne launin da idanunmu yau kasance.

Muna sadarwa a wurin aiki ta hanyoyi da yawa ta hanyar amfani da wayoyin abokan aiki ko kuma email nasu domin tura musu saƙonni.

Eh ina iya gabatar da rahotanni sosai sosai idan hakan ta faru. Nakan gabatar da rahoto ba tare da na samu wani matsala ba kuma na tura sai yadda nake so.

Eh ƙwarai wayata takan daidaita haske da kanta musamman idan na barshi a mode wanda yake sai takan sa maana wato auto.

Nakan sasanta rikici a aikina hanyoyi da yawa, musamman hanyoyin da nake ga idan na bi su ba za su haifar da matsala wa kowa ba.

Ya gaskiya shago da na fi so na je na fison shago haka na soft drink wanda yake da kayan sanyi musamman ma lokacin zafi haka wannan irin shagon yana burge ni sosai.

Eh, a gaskiya ina son ciyar da hutu na ta hanyar ziyartar wurare na shaƙatawa waɗanda nake ɗebe kewa da su sosai, musamman wuraren buɗe ido.

A'a gaskiya ni ko kusa bani da lambar da nake duba QR, kasancewar bana amfani ma da QR kwata-kwata.

Yanayin da nake jira a layi nakan kasance ina bin layi ƙa'ida. Kasan cewa banason cutarwa dawa ni ko kuma over lankar da wani nakan bi har layi yazo kaina sannan na guda nar da uzurin da zanyi.

Eh nakan sanya safa amma ba kullum ba kuma ba kowane lokaci ba amma indai ina da buƙatar hakan nakan yi amfani da safa lokaci baya lokaci.

Eh to kasancewar ra'ayi akace ya bambanta dana kowa, amma nakan duba yanayi na kowa da kuma raayin inda mutane yafi karkata nima sai inyi anfani da haka a kowane kalar aiki.

Eh, gidan abincin da na fi so a gaskiya suna da yawa, amma na fi son gidan abinci. Wanda a kan samu abinci kamar shinkafa, haka da kuma su tuwo ko kuma masa waina.